Wane lokaci na rana karka fi so? Lokaci na rana da na fi so shine ta yammaci. Domin wannan lokaci, lokaci ne wadda kusan na gama du wasu ayyuka masu muhimmanci. Lokaci ne wadda nake samun dama da ɗan huta sannan in ziyarci wasu wurare na shakatawa. Sannan kuma a wannan lokacin na wulo wasu lokuta da ke tare da abokai da kuma iyalina domin samun lokaci na musamman.

Kana yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum. Domin A addinin mu na musulunci, yin addu'a abu ne mai muhimmanci. Sannan kuma, yi addu'a ba sai in kana da wata bukata wurin Ubangiji ba. Ana yin addu'a ko dan a godewa Allah da niimomin da ya bawa mutum. Tabbas, ita addu'a tana da tasiri sosai a rayuwar ɗan adam. Shi ya ma muka maida da hankali sosai wajen yin addu'a.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? A wurin aiki ina cin abinci ne a wani waje wadda ake kira da restaurant. Wato shi wannan wajen wurin ya kayatu sosai. Sannan kuma suna da abinci mai sauƙi da tsabta da kuma suna da ma'aikata masu kirki da tarban mutane cikin aminci.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, ina iya amfani da kwamfuta. Kuma in ce a mataki da nake yanzu, na zamo cewa ina mataki na ƙwarewa a yin amfani da kwamfuta. Domin a yanzu, kowane abu na kwamfuta ina iya sarrafashi cikin tsari.

Me kake ji ranar biyan albashi? Ranar biyan albashi yana matu karajin facin farin ciki, wanda wannan farin ciki, farin ciki ne wanda bai misaltuwa. Domin ranar biyan albashi rana ce wadda take ba ni dama in biya wasu bukatuna da wannan albashi. Bukatu kuma ma su muhimmanci sosai.